Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Na gode da wannan tambayar. Tambayar me nake shirin yi a ƙarshen mako tambaya ce da take sa mutum ya ɗan tsaya, yayi tunani. Domin ƙarshen mako yana da ma'ana daban ga kowa. A gare ni ƙarshen maƙo lokaci ne na hutu amma ba koyaushe yake zama hutu cikakke ba. Wani lokaci ina samun damar yin abin da nake so, wani lokaci kuma ayyuka kan cika min lokaci. Yawan ci, eh ina shirin hutu kaɗan a ƙarshen mako. Bayan kwanaki biyar na aiki ko wasu hidimomi jiki da tunani suna buƙatan ɗan sas sauci don haka sau da yawa nakan fara ranar Asabar da safe cikin natsuwa ba tare da tashin gaggawa ba. Wani lokaci zan ɗan jima a gado ko in sha abin sha cikin kwanciyar hankali ba tare da kallon agogo ba. Amma a'a ba kowace koyaushe nake zama a gida ina hutu kawai ba. Wani ƙarshen mako kan zama lokaci na gyaran gida ko wasu ayyukan da ba su samu dama a cikin mako ba. Misali zan iya shirin gyara ɗaki, tsaftace harabar gida ko shirya wasu takardu. Idan na bar su har mako mai zuwa za su iya ƙaruwa su zama nauyi. Haka kuma wani lokaci nakan tsara zuwa ziyara idan ban ga dangi ko abokai na ɗan lokaci ba. Ƙarshen mako shine mafi dacewa. Eh ina jin daɗin zama tare da mutane. Hira da dariya suna rage damuwa amma ba kowane ƙarshen mako nake fita ba. Wani lokaci ina son shiru da zama ni kaɗai. Idan akwai wani biki ko taro kamar aure ko suna sau da yawa ana shirya su a ƙarshen mako. A irin wannan lokaci zan shirya halartar idan lokaci yayi amma a'a ba zan halarci kowane biki ba. Idan na ga zan gaji ko ina da wasu abubuwa na kaina da zan yi zan iya ba da haƙuri. Wani bangare na ƙarshen mako nakan kasance don shirye shiryen mako mai zuwa. Ina duba abin da ke gabana in tsara yadda zan fuskance shi. Wannan yana taimaka min in fara a mako cikin tsari amma bana yin hakan cikin tsanani sosai. Ina barin tsari don hutawa ma wani lokaci kuma idan yanayi ya yi kyau zan iya fita waje kaɗan domin ɗan motsa jiki ko tafiya. Ba lallai ne tafiya mai nisa ba amma fita waje yana canza yanayi. Amma idan gajiya ta yi yawa bazan tilasta kaina ba. Ina iya zama a gida in kalli wani shiri ko in karanta littafi. Saboda haka idan zan amsa kai tsaye, eh ina shirin yin hutu da ɗan nishaɗi a ƙarshen mako amma a'a ba hutu kaɗai bane. Akwai ayyuka da wasu al amura da zan kula da su. Ƙarshen mako a gare ni, gare ni haɗuwa ce ta hutu da kuma shirin aiki. A ƙarshe abin da zan yi a ƙarshen mako ya danganta da yadda makon ya kasance. Idan makon ya yi nauyi sosai zan fi, zan fi ba kaina damar hutu. Zan fi ba kaina damar hutu. Idan kuwa bai yi wahala ba zan iya cika ƙarshen makon da ayyuka ko ziyara. Bana son in bar ƙarshen mako ya wuce ba tare da na yi wani abu mai amfani ba amma kuwa bana son in cika shi da ayyuka har in rasa hutun da yake, da yake nufi. Wannan shine yadda nake kallon ƙarshen mako. Lokaci ne mai dai dai to tsakanin wannan shine yadda nake kallon ƙarshen mako. Lokaci ne na daidaito tsakanin aiki da hutu, tsakanin zama tare da mutane da kuma zamani kaɗai, tsakanin tsayuwa da tsakanin zama, tsakanin nisa da tsakanin kusa. Wannan daidaito ne tsakanin abubuwa guda biyu. Wannan kuma ya dangantaka da yanda mutum ya kasance. To bana da taƙamam men abun da zan ce amman gaskiya na fi shirin a ƙarshen mako domin aikin makon da mutum zai shiga. Wannan shine a takaice babu ragi babu ƙari. Dafatan na gamsar da mai tambaya da wannan bayani na mai kama hankali na gode sai an jima.

Yaushe kake cin abincin rana? Na gode da wannan tambayar. Tambayar "Yaushe nake cin abincin rana?" tambaya ce mai sauƙi a zahiri amma idan ka shiga cikinta, za ka ga tana da alaƙa da tsarin rayuwa, aiki da halin jiki. A gareni, ba ni da tsayayyen lokaci guda da baya canzawa amma duk da haka, ina da lokacin da na fi so in ci abincin rana. Yawanci, eh, na kan ci abincin rana da misalin ƙarfe ɗaya ko biyu na rana. Wannan shi ne lokacin da na saba. Domin a lokacin yunwa takan fara tasiri sosai. Idan na ci ƙarin kumallo da safe, yawanci har zuwa wannan lokacin jiki zai nuna alamar cewa lokaci ya yi. Don haka in yi ƙoƙarin neman abinci in huta kaɗan domin in ci abinci cikin natsuwa. Amma a'a, ba koyaushe nake cin abincin rana a wannan lokacin ba. Wani lokaci aiki kan yi min yawa har sai ƙarfe uku ko ma huɗu kafin in samu damar zama in ci. Wannan ba shine abin da na fi so ba amma wani lokaci yanayi ne yake tilasta hakan. Idan aiki ya yi zafi sosai sai ka ga kamanta da lokaci. Wasu rana kuma, musamman idan ban yi ƙarin kumallo sosai ba, zan iya jin yunwa da wuri. Wataƙila tun ƙarfe goma a sha biyu a irin wannan lokaci. Idan dama ta samu bazan jira ba amma idan ina tsakiyar wani abu mai muhimmanci, zan iya jurewa kaɗan har sai na kammala abin da nake yi. Haka kuma akwai lokutan da bana jin yunwa sosai da rana. Idan na ci ƙarin kumallo mai nauyi ko kuma na sha abin sha da ya cika ciki, yunwa ba ta zuwa da wuri. A irin wannan yanayi, wani lokaci zan iya wuce cin abinci har sai da yamma. Amma a'a, bana son in saba da tsallake abincin rana gaba ɗaya. Ina ganin jiki yana buƙatar kuzari a tsakanin rana. Idan ina gida, yawanci nakan fi son in ci abinci da wuri-wuri domin daga baya in samu damar yin wasu abubuwa. Amma idan ina waje ko ina tafiya, lokaci kan canza. Wani lokacin sai ka ga ana sabon jinki ri saboda zirga-zirga ko wasu al'amura. Don haka bazan ce lokaci ɗaya ne a kowane hali ba. Akwai kuma batun yadda nake jin jikina. Idan na yi aiki mai nauyi ko motsa jiki da safe, yunwa takan zo da wuri. Idan kuwa safiyar ta kasance cikin zama kawai ba tare da motsi ba, yunwa na iya jinkirta. Don haka lokacin cin abincin rana yana dangantaka da yadda na fara ranar. Yawanci ina ƙoƙarin kada in ci abinci da rana cikin gaggawa. Ina son in samu ɗan lokaci in zauna lafiya in ci a hankali amma a'a, ba koyaushe hakan yake yiwuwa ba. Wani lokaci sai ka ga rana kana cin abinci cikin sauri domin ka koma aiki. Wannan ba shine abin da na fi so ba amma rayuwa haka take. Idan zan amsa kai tsaye, eh, a mafi yawan lokuta na kan ci abincin rana tsakanin ƙarfe ɗaya zuwa biyu na rana amma ba a lokaci ɗaya ne a kullum ba. Yana canzawa gwargwadon aiki, yi kuwa da yanayin rana. Wani lokaci ma idan ina cikin taro ko wani muhimmin aiki, zan iya ɗan jinkirta cin abincin rana har sai na kammala amma bana son in bari har in ji kasala ko ciwon kai saboda yunwa. Na lura cewa idan na jinkirta sosai, hankali kan ragu saboda haka ina ƙoƙarin kula da hakan. A ƙarshe, lokacin da nake cin abincin rana ba wani abu ne mai tsauri a rayuwata ba. Ina da lokaci da na saba amma ina ba kai na sassauci. Idan yanayin ya canza, abin da yafi muhimmanci shine in saurari jikina. Da yunwa ta zo, in nami abinci. Idan bata zo ba, sai na tilasta wa kaina ba. Saboda haka tambayar "Yaushe kake cin abincin rana?" a gareni amsarta ita ce yawanci da misalin ƙarfe ɗaya ko biyu ko daga ƙarfe ɗaya zuwa biyu amma ba a kowane lokaci hakan yake faruwa ba. Yana dangantaka da yadda ranar ta gudana. Rayuwa ba koyaushe take bin agogo ba. Wani lokaci ita ce ke tsara mana lokaci.

Yaya kake jin hayaniya? Na gode da wannan tambayar. Tambayar yaya nake jin hayaniya? Tambaya ce da take da alaƙa da halin da mutum, da yanayin da ya saba da shi. A gaskiya yadda nake jin hayaniya yana canzawa gwargwadon lokaci da wuri. Wani lokaci ina iya jurewa, wani lokaci kuma bana jin daɗinta ko kaɗan. Da farko dai idan hayaniya ta kasance ta farin ciki kamar ta biki ko taron murna, eh wani lokaci ina jin daɗinta. Idan mutane suna dariya ana kaɗekaɗe ko ana taya juna murna, hayaniyar na iya zama alamar rayuwa da walwala. A irin wannan yanayi bana ganinta a matsayin damuwa. A maimakon haka ina jin kamar tana ƙara wa wurin armashi. Amma a'a idan hayaniya tayi yawa ba tare da tsari ba, musamman idan ina son yin abu mai buƙatar natsuwa, bana jin daɗinta idan ina karatu ko ina son hutawa. Hayaniya tana, tana iya katse min tunani a irin wannan lokaci. Sai yanzu kamar natsuwa ta fi muhimmanci fiye da komai. Akwai kuma hayaniyar gari kamar ta motoci, kamar ƙarar injuna ko cikin kasuwa. Idan ka saba da irin wannan yanayi tun, tun daɗe, wani lokaci har ka daina lura da ita sosai. Eh ni ma na saba da wasu irin hayaniyar har ta zama tamkar wani ɓangare na rayuwa. Amma idan ta yi tsanani sosai kamar ƙarar lasifika da dare, to a'a ba zan ji daɗi ba. Hayaniya tana da tasiri a zuciya da jiki. Idan ta yi yawa tana iya sa mutum ya ji gajiya ko tashin hankali. Ni kaina idan na daɗe a wuri mai hayaniya, sai inji kamar ina buƙatar wuri mai shiru domin in huta. Saboda haka bana son zama irin wannan wuri na dogon lokaci. Sai dai ba zan ce ina son cikakken shiru a kowane lokaci ba. Wani lokaci shiru mai yawa ma yana iya zama baƙon abu musamman idan ka saba da motsin mutane a kusa. A irin wannan yanayi ɗan ƙaramin sauti yana sa ka ji kamar kana cikin rayuwa. Idan ina gida inason a samu daidaito. Banasan hayaniya mai tsanani amma bana buƙatar shiru kamar na makabarta ba ina son yanayi mai natsuwa. Idan za ka ji iska ko motsin yara a waje amma ba ƙara mai dame ka ba. A wurin aiki kuma hayaniya na iya zama wani ɓangare na aiki. Idan wuri ne da mutane da yawa suke magana ko wayoyi suna ringin, sai ka saba da shi. Eh ina iya aiki a wurin wannan yanayin idan dole. Amma idan ina da zaɓi zan fi son wuri mai ɗan natsuwa. Wani abu da na lura shi ne yadda mutum yake jin hayaniya yana dangantaka da halinsa. Wasu mutane suna jin daɗin zama a wuri mai motsi da sauti, suna samun kuzari daga haka. Ni kuma ina son daidaito. Bana guje wa mutane ko motsi amma bana son wuce ƙima. Idan zan amsa kai tsaye, eh wani lokaci ina iya jin daɗin hayaniya idan tana da alaƙa da murna ko taro na farin ciki. Amma a'a idan ta zama mai yawa ko ta haɗa, ta hana ni yin abin da nake so bana jin daɗinta. A ƙarshe hayaniya a gareni ba ta da, da ma'ana guda ɗaya tallintal. Wani lokaci tana nuni da rayuwa da walwala. Wani lokaci kuma tana zama irin damuwa. Abin da ya fi muhimmanci shi ne a samu daidaito a tsakanin duka biyu. Asan lokacin da ya dace da sauti da kuma lokacin da ya dace a nutsuwa kamar yadda na ce daidaituwan a samu daidaituwa. Kar ɗaya ya fi ɗaya yawa. Wannan shi ne a takaice. Wannan shi ne yadda nake jin hayaniya a rayuwata ta yau da kullum. Daidaito ba a hayaniya ba a kusan komai a rayuwa. In aka samu gurin ko gaban da za a samu daidaito, ai gaba ne na maslaha ko da faɗa ne ko wani abu tsakanin mutane biyu ko makamancin haka. In aka samu wani guri da shi ne ya kasance daidaitan to da za a samu maslaha sosai sosai. Wannan na fi son guri wanda yake da daidaito. Babu hayaniya sosai ko babu natsuwa sosai. Wannan shi na takaice.

Kana kunna kyandir a gida? Na gode da wannan tambayar. Tambayar "ina kunna kyandar a gida?" tambaya ce mai sauƙi amma idan aka zurfafa tana da ma'ana iri iri, kala kala, daban daban. Kyandar ba wai don haske kaɗai ake amfani da shi ba. Wani lokaci ana amfani da shi don ƙawata gida, wani lokaci kuma don wani yanayi na musamman ko taro. Hakanan. A gare ni, eh ina kunna kyandir a gida amma ba ba kullum ba kuma ba ko da yaushe ba. Da farko dai, lokacin da wuta ta yanke musamman idan dare yayi, kyandir yana zama mai amfani sosai. Duk da cewa yanzu akwai fitilu da batir da sauran hanyoyin samar da haske. Wani lokaci kyandir yana da sauƙin samu. A irin wannan yanayi ba sai ka yi tunani ba za ka kunna shi domin haske. Amma a'a, ba na dogara da kyandir a matsayin babban hanyar samar da haske a gida. Wani lokaci kuma ina kunna kandar domin ƙamshi. Akwai kyandir masu ƙamshi da suke sa ɗaki yayi daɗi idan ina son in sami yanayi mai natsuwa. Kamar lokacin da zan huta ko in yi tunani ina iya kunna kyandir ɗaya. Haske mai laushi da ƙamshi suna sa ɗaki ya zama cikin natsuwa. Amma ba na yin haka a kowace rana. Yana faruwa ne idan na ga dama ko ina buƙatar wannan yanayin. Akwai kuma lokacin da ake yin wani taro ko biki a gida. Eh, a irin wannan lokaci kyandir na iya zama wani ɓangare na ƙawatar te da tebur ko ɗaki. Yana ƙara wa wurin salo da kyau. Amma a'a ba zan ce ina iya, ina yawan shirya irin wannan abu ba. Yawanci rayuwa ta yau da kullum ba ta buƙatar kyandir don ado. Wani abin lura shine ina kula sosai in na kunna kyandir. Ba na barin shi yana ƙone wa ba tare da kula wa ba. Musamman idan yara suna kusa ko kuma idan zan fita daga ɗakin. Tsaro yana da muhimmanci. Saboda haka idan zan fita ko in kwanta, na tabbatar da cewa na kashe shi gaskiya ne. Akwai wasu lokutan da ba na jin buƙatar kandar ko kaɗan. Idan komai yana tafiya daidai, wuta tana nan kuma babu wani, wani yanayi na musamman. Ba zan je neman kandar ba kawai don in kunna shi. Ba al'ada ba ce da na saba da ita kullum. Amma ba zan ce ba na son shi ba. Ina jin daɗin hasken kyandir mai laushi musamman idan dare ya yi shuru ko dare ya tsala. Yana da wani salo na daban da fitilar lantarki ba ta da shi. Amma duk da haka ba zan dogara da shi a matsayin abin da zan iya rayuwa ba tare da shi ba. Saboda haka idan zan amsa kai tsaye, eh ina kunna kyandir a gida a wasu lokuta musamman idan ana buƙata ko don ƙara yanayi mai daɗi. Amma a'a, ba kullum na ke, kuma ba shi ne abin haske na gida ba. Ana buƙatar ko don ƙara yanayi mai daɗi. Amma a'a, ba kullum ba ne, kuma ba shi ne babban abin ƙarin haske ko samar da haske a gida ba. A ƙarshe kyandir a gare ni wani ƙaramin abu ne da ke da amfani da kuma ƙima a wasu lokuta. Ba wani abu ne da nake amfani da shi yau da kullum ba. Amman idan yanayi ya buƙaci haka zanyi amfani dashi cikin kulawa da hikima. Wannan shine yadda nake kallon batun kunna kyandir a gida.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Na gode da wannan tambayar. Tambayar da kuka yi mun akan ina siyan kaya a yanar gizo tambaya ce ta zamani. Domin rayuwa ta koma intanet sosai. Amsa ta ba za ta kasance eh kawai ba kuma ba za ta kasance a'a ba. Ina siyan kaya a yanar gizo amma ba kullum ba ne, ba koda yaushe ba ne kuma ba komai ba ne. In na ce ba komai ba, ina nufin akwai kayan da nake siya a yanar gizo akwai wanda kuma ko na gani a yanar gizon ba zan saye shi ba. Eh, akwai lokutan da nake amfani da yanar gizo wajen siyan kaya, musamman idan kayan basu da sauƙin samu a kasuwa kusa da ni. Misali idan ina neman wani abu na musamman kamar littafi ko wata na'ura, sau da yawa ina duba shagunan yanar gizo domin a can zan iya samun zaɓuɓɓuka da yawa. Wannan yana ba ni damar kwatanta farashi da kuma duba ra'ayin sauran masu siya kafin in yanke shawara. Amma a'a ba duk kaya nake siya a yanar gizo ba. Akwai abubuwan da na fi son gani da ido kafin in siya, kamar tufafi ko takalma. Saboda wani lokaci hoton da ake nunawa a intanet baya nuna gaskiyar launi ko ingancin yadda yake a zahiri. Na taɓa siyan riga a yanar gizo, data zo sai na ga ba girman da na zata ba ne. Daga wannan rana na fi-na fi na fi taka-tsan-tsan akan hakan. Wani dalili da yasa nake siyan kaya a yanar gizo shine sauƙi. Ba sai na fita daga gida ba. Musamman idan ina da aiki da yawa zama a gida ko duba kaya ka yi oda sannan a kawo maka wannan abu ne mai sauƙi sosai. Amma a'a ba koyaushe yake tafiya daidai ba. Wani lokaci kaya sukan jinkirta zuwa ko ma su zo ba kamar yadda aka bayyana ba. Har ila yau, batun tsaro yana da muhimmanci ina kula da inda nake saka bayanan katina ko asusuna. Bana amincewa da kowane shafi ba. Idan ina, idan na ga shafin bai da tabbaci ko ba'a san shi ba, sai in guje masa. Ba zan je duk si-- do-domin siyan yanar kaya a yanar gizo yana da haɗari ba. Amma dole ne mutum yayi hankali sosai ya kiyaye. Wani lokaci kuma bana jin daɗin jiran kaya su iso. Idan ina buƙatar abu nan take sai na tafi can zuwa kasuwa in siya kai tsaye. A kasuwa ka ga kaya ka biya ka tafi da shi gida. Babu jira, ba damuwa da jigila. Saboda haka idan abu yana gaggawa, a'a ba zan jira yanar gizo ba. Sai dai akwai wasu lokuta da ake jin daɗin siyan kaya a yanar gizo musamman lokacin rangwame. A irin wannan lokuta ana samun farashi mai sauƙi fiye da kasuwa. Idan naga dama kuma, na tabbatar da inganci ina iya amfani da wannan damar. Abin da ya fi bani sha'awa shine samun bayanai kafin siye. A yanar gizo za ka iya karanta sarari daga sauran masu siya. Wannan yana taimakawa don sanin ko kayan suna da kyau ko a'a. A kasuwa kuwa sai ka dogara da maganar mai sayarwa kawai. Amma kuma akwai jin daɗi, daɗin fita kasuwa, yin hulɗa da mutane da ganin abubuwa kai tsaye. Wannan jin daɗin baya samuwa idan kana siye ta waya ko kwamfuta. Saboda haka ba zance ne na, na bar kasuwa gabaɗaya ba. A taƙaice dai, eh ina siyan kaya a yanar gizo a wasu lokuta musamman idan ina neman abu na musamman ko idan ina son kwatanta farashi. Amma a'a ba komai nake siya ta wannan hanya ba kuma ba kullum nake dogara da ita ba. Ina haɗa hanyoyi biyu, wani lokaci yanar gizo wani lokacin kasuwa a zahiri. Rayuwa ta canza kuma siyan kaya a yanar gizo ya zama wani ɓangare na yau da kullum. Amma har yanzu ina ganin akwai muhimmancin mutum ya kasance mai lura, yayi hankali kuma ya yi taka tsantsan kuma ya san lokacin da ya kamata yayi amfani da ita da kuma lokacin da ya fi dacewa ya tafi ainihin kasuwa na zahiri da kansa. Wannan shine yadda nake tafiyar da batun siyan kaya a yanar gizo. Saboda in mutum bai waye ba wahala za ta wayar da shi. Saboda akwai 'yan damfarar da suke amfani da yanar gizo su buɗe ka je ka sa lambar katinka ko asusunka su maka ɓarna mai girma. Wanda za su iya talauta ka a lokaci guda ba zato ba tsammani. Wannan shi ya sa nake taka tsantsan kuma ina fatan wanda su ma suke hakan su yi ƙoƙari su yi taka tsantsan domin kiyaye lafiyar su, lafiyar aljihun su da kuma 'yan uwa da abokan arzikin su ko asusu a cikin kata'i, jafa'i, wahala a lokaci guda kana da arziki a talautar da kai. Wannan shine garin neman sauƙi a nemo wahala.

Kana nawa ruwa kake sha kullum? Na gode da wannan tambayar. Tambayar nawa ruwa nake sha kullum tambaya ce mai sauƙi a farko, amma idan ka zurfafa, zaka ga cewa amsar tana da alaƙa da yanayin mutum, yanayin, yanayin yanayi, aikin da yake yi da kuma yadda jikinsa ke buƙatar ruwa. A gareni, eh, ina ƙoƙarin shan ruwa a kullum, amma ba kowace rana yake daidai ba, ko ba lalle ne kullum adadin ya zama iri ɗaya ba. Da farko dai ina fahimtar muhimmancin ruwa ga jiki ruwa yana taimakawa wajen motsi da natsuwa najiki yana kiyaye fata yana taimakawa nakar da abinci da kuma kula da lafiyar gaɓoɓin jiki kamar ko ƙoda ko hanta saboda haka, duk da cewa ba na lura da auna kowane mililita da nake sha, ina ƙoƙarin ganin cewa na samu isasshen ruwa a kowane rana. Wanda yana nufin cewa bazan bar barin jikina ya bushe ba kuma na kasan ce cikin ƙoshin lafiya. Yawanci, eh, nakan sha ruwa aƙalla gilashi shida zuwa takwas a rana, amma wannan ya danganta da yadda rana ta kasance. Idan rana tayi zafi sosai, musamman lokacin da nake waje ko ina yin aiki mai nauyi, sai na fi buƙatar ruwa. A irin wannan yanayi, ba na iya tsallakewa ko jinkirta shan ruwa. Ruwa na taimaka min in ci gaba da aiki ba tare da jin gajiya ko rashin kuzari ba. Amma a'a, ba kullum nake samun wannan adadi ba. Wani lokaci, idan ina cikin, ina cikin aiki sosai ko ina waje, waje mai sanyi, jin ruwa baya zuwa sosai. A irin wannan yanayi, adadin da nake sha na iya raguwa. Ba na son tilastawa wa jikina ruwa idan baya buƙata sosai domin jiki yana da ikon faɗakar da kai lokacin da yake buƙatar ruwa. Wani lokaci kuma yana yin abinci danaci yana shafa yawan ruwan danake sha idan na ci abinci mai ɗanɗano sosai ko mai gishiri, eh, zan sha ruwa fiye da yadda nake yi a ranakun da abincin ba shi da gishiri sosai. Haka kuma idan na ci kayan marmari da yawa wanda ke ƙunshe da ruwa, ba lalle ne in sha ruwa da yawa ba. Wannan yana nuni da cewa adadin ruwa na yau da kullun ba shi da tsauri sosai. Yana canzawa gwargwadon buƙatun jiki. A wasu ranakun ma, musamman idan na motsa jiki sosai ko na yi aikin waje mai nauyi, nakan sha ruwa fiye da ƙima domin maye gurbin abin da aka rasa ta hanyar, ta hanyar zufa. Eh, wannan yana taimaka min wajen gujewa gajiya ko rashin kuzari. Amma a'a, ba na son shan ruwa da yawa a lokaci guda domin hakan na iya kawo rashin jin daɗi a ciki. Ina son in sha a hankali, a hankali, a hankali har sai na cika buƙatar jiki. Wani abu da na lura shi ne shan ruwa yana da alaƙa da jin ƙishirwa. Idan na ji ƙishin ruwa, na fahimci cewa jiki yana buƙatar ruwa nan take, amma ba na jera ƙishin ruwa sosai kafin in sha. Domin idan ka bari har ka ji ƙishin ruwa sosai, wani lokaci jiki yana fara nuna alamun gajiya ko rashin kuzari. Saboda haka ina ƙoƙarin shan ruwa akai a kai ba tare da jiran ƙishin ruwa sosai ba. Haka kuma ina amfani da hanyoyi daban daban wajen shan ruwa. Eh, ba kullum ruwa, ruwa mai sanyi nake sha ba. Wani lokaci ruwa mai ɗumi ko ɗanɗumi yana da, yana da daɗi, musamman a lokacin sanyi. Wannan yana taimaka min wajen jin daɗin shan ruwa ba tare da jin tsoro ko tsoro ko tsoro ba. Amma a'a, ba zan ce shan ruwa, shan ruwa kullum yana nufin kawai ruwa mai tsafta ba ne. A wasu lokuta shan kayan sha kamar ruwan lemun tsami ko shayi na iya ƙara wa jiki ruwa. Amma ina lura cewa ruwa mai tsafta shine mafi muhimmanci domin yana da tasiri kai tsaye wajen kiyaye lafiya da motsin jiki, motsi na jiki. Wani lokaci ma shan ruwa yana taimaka min wajen rage yunwa da kuma kula da nauyi. Eh, idan na sha ruwa kafin cin abinci, saiji cike, cike kaɗan kuma hakan yana taimakawa wajen hana cin abinci fiye da ƙima. Amma a'a, ba kullum wannan nake, ne, nake yi ba. Yawanci wannan dabaran nayi amfani da ita ne lokacin da nake son kula da cin abinci, ba a kowace rana ba.

Kana cin tafarnuwa? Nagode da wannan tambayar. Tambayar "ina cin tafarnuwa" tambaya ce mai sauƙi a zahiri, amma idan aka tsaya a kayi tunani, tana da ɗan zurfi. Tafarnuwa ba kawai kayan ƙamshi ba ne a abinci, tana da tarihin amfani a gida da kuma a magani. Don haka, amsata ba za ta kasance "eh kawai ba" ko "a'a kawai ba". Gaskiya ita ce, eh, ina cin tafarnuwa, amman ba kullum ba, kuma ba a kowane irin yanayi ba. Da farko dai, a yawancin abincin da ake dafawa a gida, tafarnuwa tana daga cikin kayan haɗi na yau da kullum. Idan ana yin miya ko girki mai ƙamshi, sau da yawa ana zuba tafarnuwa kaɗan domin ta ƙara ɗanɗano. A irin wannan yanayi, eh, ina cin ta ba tare da wata matsala ba. Gaskiya ma, ina jin daɗin ƙamshin da take bayarwa idan aka soya ta da albasa a cikin mai kafin a zuba sauran kayan miya. Wannan ƙamshin yana sa abinci ya zama mai armashi. Amma a'a, ba na son cin tafarnuwa ɗanye. Wasu mutane suna iya ɗaukar tafarnuwa su tauna a kai tsaye saboda suna ganin tanada amfani ga lafiya, amma ni bana jin daɗin yin haka. Ɗanɗanon tafarnuwa idan tana ɗanye yana da ƙarfi sosai kuma yana iya barin ƙamshi a baki na tsawon lokaci. Saboda haka idan zan ci tafarnuwa, na fi son ta kasance an dafa ta ko an soya ta cikin abinci. Wani lokaci kuma, idan naji alamun mura ko tari, na kan ji ana ba da shawarar a ci tafarnuwa saboda ana cewa tana da amfani wajen ƙarfafa jiki. Eh, a irin wannan yanayi, na taɓa gwada yin ruwan tafarnuwa ko haɗa ta da zuma, amma ba zance wannan al'ada ce ta yau da kullun ba a gare ni. Idan na samu shauƙi, sauƙi, Alhamdulillah. Idan kuma ba haka ba, sai in nemi wata hanya. Akwai kuma batun ƙamshi. Gaskiya ne tafarnuwa tana da ƙamshi mai ƙarfi, kuma wani lokaci ba na son cin ta idan zan fita taro ko in sadu da mutane da yawa. A'a, ba zan so in ji cewa ƙamshin tafarnuwa yana fita daga bakina ba a lokacin magana. Saboda haka, idan na san zan fita wani muhimmin wuri, na kan rage yawan tafarnuwan da zan ci ko ma in guje mata a wannan rana ga baki ɗaya. Sai dai ba zan ce tafarnuwa ba ta da amfani ba. A gaskiya, ina jin cewa tana ƙara wa abinci armashi sosai idan aka yi amfani da ita daidai. Tana sa miya ko sauce su zama masu daɗin gaske. Amma kamar komai, yawan ta na iya kawo matsala. Idan aka yi wata mata yawa a girki, tana iya mamaye ɗanɗanon sauran kayan abincin. Wani abu da na lura shi ne, tafarnuwa tana da banbanci daga gida zuwa gida. Wasu suna yawan amfani da ita a kusan kowane girki, wasu kuma suna amfani da ita ne kaɗan. A gidana ana amfani da ita amma ba'a wuce kima ba. Wannan ya sa na saba da ita amma ba ta zama dole a kowane lokaci ba. Idan zan amsa kai tsaye, eh, ina cin tafarnuwa musamman idan tana cikin girkin da aka dafa. Amma a'a, bana cin ta ɗanye, kuma ba kullum nake neman ta musamman domin in ci ba. Tana zuwa ne a matsayin bangare na abinci, ba a matsayin abin da zan zauna in ci shi kaɗai ba. A ƙarshe, tafarnuwa a gare ni tana da matsayi na kayan haɗin girki da kuma wani abu da ake dangantawa da lafiyar jiki. Ina mutunta amfanin ta amma ina amfani da ita cikin daidaito. Ba na ƙin ga ba na, ba na ƙin ta gaba ɗaya, kuma ba na wuce kima da ita a kan yanda dai yanda nake son ta. Komai yana buƙatar daidaito. Har da tafarnuwa, wannan shine ra'ayina game da cin tafarnuwa cikin hankali, cikin zaɓi kuma gwargwadon yanayi. Domin akwai mutanen da suke cin tafarnuwa fiye da kima. Amman bazan ga laifin su ba, saboda akwai abunda aka ce ra'ayi kaman inda na ce daidaito, ina son kar mutum ya ci shi fiye da kima ko mutum kuma ya gaza cin shi. A samu dai-dai gaɓan da za'a daidaita da cin sh da rashin cin shi sai a samu maslaha a tsakiya. Wannan shine abinda nake ganin ya fi inganta. Ba kan cin tafarnuwa ko amfani da tafarnuwa kaɗai ba. A abubuwa da yawa, in ana so a samu maslaha ko makamanci haka, in aka samu tsakiya wajen daidaito, wannan dai fi bada mutum dama. Amma in aka ce za'a yi bangaren sama dai ja sama, to ƙasa kuma dai ce za ta ja ƙasa, sai a samu matsala. Amma in aka haɗu a tsakiya, kowa dai iya haƙuri ta fannin da yake. Wannan shine. Wannan bai ja can ba, wancan bai ja nan ba. Hakan ya fi a koyaushe.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Na gode da wannan tambayar. Tambayar ina-- tambayar kana cewa kana son ɗakin ka yayi haske, wannan tambaya ce mai ɗan rikitarwa idan ba a yi mata tunani sosai ba. Idan aka ce ɗaki yayi haske, wasu, wasu na iya fahimta ana nufin ya kasance mai tsari, mai tsabta, mai kyau ko kuma mai ƙamshi da kyau. A ganina, zan amsa da cewa eh, ina son ɗakina ya kasance mai kyau da tsari amma a'a ba lalle ba ne kullum ya zama cikakke ko yayi haske kamar yadda wasu suke zato. Da farko dai, ɗaki shine wurin hutawa, wuri ne da mutum yake komawa bayan gajiya ta yini. Saboda haka ina ganin yana da muhimmanci ya kasance mai tsabta, a gyara shi kuma babu cunkoso. Eh, ina son shimfiɗa ta kasance a gyare, kayana suna a inda ya dace kuma ba a watse komai ba. Wannan yana sa na ji daɗi da kwanciyar hankali idan na shiga ɗakin. Idan ɗaki yayi tsabta, zuciya ma tana samun natsuwa amma a'a ba zan ce ni mutum ne da yake son komai ya kasance cikin tsari na ƙwarai ba har ya zama kamar ba a rayu a ciki ba. Wani lokaci littafi zai iya kasancewa a kan tebur ko wata riga a kan kujera. Wannan ba yana nufin ɗakin bai yi gaske ba ne, bai yi haske ba ne, sai dai yana nuna cewa ana amfani da shi. Ina ganin ɗaki da ake rayuwa a ciki ba zai zama kamar ɗakin nuni ba kullum. Wani bangare na ɗakin yayi haske shine kamshi. Eh, ina son ɗakina ya kasance mai ƙamshi, mai daɗi ba tare da wari ko datti ba. Wani lokacin ina amfani da turare ko iska mai kamshi domin insa ɗaki yayi daɗi amma aa bana yawan yin haka kowace rana idan na ga bukata sai in yi. Idan babu wata matsala ba sai na matsa lam baba. Hak kuma haske yana da tasiri. Ina son ɗakina ya sami isasshen haske musamman da safe idan rana ta fito. Eh, hasken rana yana sa ɗaki ya yi armashi da kuzari, amma da dare ba na son haske mai yawa. Ina son haske mai laushi, mai sauƙi domin ya ba ni damar hutu saboda haka yayi, yayi gaske. A wurina baya, yana nufin ya kasance mai walƙiya sosai ba sai dai ya kasance cikin daidaito. Akwai kuma batun ado wasu suna son hotuna da zanen bango wasu kuma suna son komai ya kasance a sauƙaƙe a gare ni, eh ina son a samu ɗan ado kaɗan da zai sa ɗakin ya zama na musamman. Amma a'a, ba na son a cika bango da abubuwa da yawa har su sa ɗakin ya yi cunkoso. Ina son sauƙi da natsuwa. Wani lokacin rayuwa ba, ba ta ba ka dama ka gyara komai a lokaci guda. A ranakun aiki mai yawa bazan iya cewa ɗaki na yana ciki cikakken tsari ba amma bayan zama cikin datti ko rikici sosai ina ƙoƙarin yin gyara akai akai ko da ba cikakke ba ne. Saboda haka idan zan amsa kai tsaye, eh ina son ɗakina ya kasance mai tsafta, mai tsari kuma mai daɗin zama. Amma a'a, ba sai ya zama kamar ɗakin nuni ko wanda ba a taɓa rayuwa a ciki ba. Ina son ya nuna halina da yadda nake rayuwa ba wai kawai kyan gani ba. A ƙarshe, ɗaki yayi gaske? A wurina yana nufin ya zama wuri mai kwanciyar hankali, mai tsabta kuma mai sauƙi. Ba lalle ne ya zama cikakke a kowane lokaci ba amma ya zama wurin da zan iya shiga in ji daɗi da natsuwa. Wannan shine abin da nake so game da ɗakina. Ya zama wuri na hutawa da sake, da sakewa, kuzari ba wurin da zai sa ni damuwa ko ɗimuwa ba. Wannan shine da yake ance, "Kowa da irin ra'ayinsa." Shi yasa a irin wannan kan gaba, ɗakin mutum shi kaɗai shi ne yafi. In kuma kuna tarayya a kan ɗaki kaman ku biyu ko huɗu ko biyar, ra'ayoyin kowa zai zo mabambanta wanda zai ana daidaito da kwanciyar hankali da kuma gyaran ɗakin gaba ki ɗaya. Wannan yana kawo tasgaro a yanayin inda ake zama da kuma gyaran ɗaki. Amma idan kai ne tunaninka guri ɗaya ne kawai yake, so duk abun da kake so da kai ɗak abun da ba ka so da ka nisance sa. Amma in kuna da yawo, wannan yana son ka kaza kai ba ka so, wancan yana son kai ba ka so ko kuma kai kana so su basa so. So wannan abun yana hana cigaban gyaran ɗaki, ba gyaran ɗaki ba ko da gidan haya ne ko wani guri makamancin haka. To shi ya sa zaman kaɗaici a guri ɗaki ko gida ko makamanci haka ya fi.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Na gode da wannan tambayar. Tambayarda kukamin na cewa me nakeyi lokacin da ruwa yake zuwa wannan tambaya ce mai ma'ana sosai, musamman a wuraren da ruwa baya zuwa kullum. Amsata bazata tsaya kan abu ɗaya ba, domin yanayin rayuwa da wurin zama suna tasiri sosai akan abinda mutum yakeyi idan ruwa ya zo na farko dai eh idan ruwa yazo a gida abu na farki da nakeyi shine in cika tankuna da bukitai. A wurin da nake, ruwa ba koyaushe yake gudana ba, don haka idan ya zo sai a yi sauri a tara shi. Ba wai don son wahala ba ne, amma domin ka san ba lalle ba ne ka sake samun sa nan take idan ya yanke. Saboda haka nakan tabbata na cika tanki, na cika bokiti a banɗaki, da kuma wasu ƙananan kwalabe don ajiyar gaggawa. Amma, a'a, ba koyaushe nake yin kome cikin hanzari ba. Idan ruwa yana zuwa a kai a kai, ba tare da yankewa ba, ma sai na yi wani babban shiri ba. A irin wannan yanayi ina amfani da shi kamar yadda ya dace kawai. Amma gaskiya ne, irin wannan yanayi baya yawan faruwa a wasu wurare. Shi ya sa nakan kasance cikin shiri. Wani abu da nake yi idan ruwa ya zo shine yin wanki. Eh, idan na lura cewa kayan wanki sun taru kuma ruwa ya zo, wannan lokaci ne mai kyau na amfani da dama. Nakan wanke kaya ko in saka su a injin wanki idan akwai. Amma a'a, ba zan wanke kaya ba idan babu buƙata. Kawai don ruwa ya zo ina ƙoƙarin yin amfani da shi cikin hikima ba tare da ɓatashi ba. Haka kuma idan ruwa ya zo, nakan share gidan da ruwa, musamman wajen da ke buƙatar tsafta kamar kicin da banɗaki. Ruwa yana taimakawa wajen tsafta sosai. Eh, nakan ji daɗin yin gyara da wanke wanke idan ruwa yana gudana da ƙarfi. Amma a'a, ba kullum nake yin babban gyara ba. Wani lokaci sai nayi abin da ya fi muhimmanci kawai. Idan ya zo da dare, gaskiya wani lokacin hakan yana sa a ɗan tashi daga barci. Eh, idan na ji, na ji motsin ruwa a bututu, zan iya tashi in tabbatar da an buɗe tanki ko an saka famfo ya cika. Amma a'a, ba koyaushe nake jin daɗin wannan ba, musamman idan na gaji sosai. Sai dai ka san dole ne ka tashi domin idan ka bari har safe ruwa zai iya yankewa. Akwai kuma batun amfani da ruwa don wanka. Idan ruwa ya zo da safe ko rana, eh, nakan yi amfani da damar in yi wanƙa cikin natsuwa. Amma a'a, ba na jiran ruwa ya zo kafin in yi wanƙa. Idan baya nan ina amfani da wadda aka ajiye. Wannan yana nuna cewa ajiyan ruwa yanada matuƙar muhummanci sosai. Wani abu da yake, nake yi shine lura da yadda ake amfani da ruwa a gida. Idan ruwa ya zo ba yana nufin za a bar shi yana zuba ba tare da dalili ba. Ina ƙoƙarin tabbatar da cewa ana rufe famfo idan ba a amfani da shi. Aa bana son a ɓata ruwa domin na san darajarsa musamman a wurin da baya samuwa kullum idan zan amsa kai tsaye eh lokacinda ruwa yake zuwa nakan cika tankuna da bokitai, in yi wanki ko tsafta idan akwai buƙata, kuma in yi amfani da damar cikin hikima. Amma a'a, ba na yin duk wani abu kawai idan ruwa ya zo. Ina ƙoƙarin yin amfani da shi gwargwadon buƙatana ne. A ƙarshe, zuwa, zuwan ruwa abu ne da ke kawo sauƙi a rayuwa. Yana ba, yana ba ka damar yin abubuwa da dama cikin sauƙi. Amma hakan yana buƙatar tsari da hankali. Ba wai kawai amfani da shi ba ne har ma da kiyaye shi. Saboda haka duk lokacin da ruwa ya zo ina kallonsa a matsayin wata dama da ya kamata a yi amfani da ita cikin kulawa da godiya. Wannan shine yadda nake tafiyar da abubuwa idan ruwa yake, yana zuwa, da shiri, da hankali, da kuma kauce wa ɓata albarka da aka samu. Wannan shine cikakken, a, amsa. Kamar yadda aka faɗa, ruwa rabin rayuwa ne ko kuma ruwa rayuwa ne. Dole sai da shi tukuna abubuwa su samu kusan duk wani abu ma da ake yanzu ruwa yana daga cikin abun da ake amfani da shi domin samar da abun ko kuma yin abun. Wannan yana nuna muhimmancin ruwa ne. Don haka dole a bashi muhimmanci tunda a zahira yanada muhimmancin. Wannan ba rage babu ƙari shine amsa, dai amsa kuma da ta'likki da daidai tambayar da kuka mun.

Wane irin wasa kakefi so? Na gode da wannan tambayar taku. Tambayar wane irin wasa nafiso, wannan tambaya ce mai daɗi. Domin wasa wani bangare ne na rayuwa da ke kawo annushuwa, motsa jiki da haɗa mutane. Amma amsar ba ta tsaya kan wasa guda kawai ba. Domin sha'awa tana iya canzawa da lokaci, yanayi da shekarun mutum. Da farko dai, eh ina son wasannin motsa jiki musamman ƙwallon ƙafa. Tun ina ƙarami ƙwallon ƙafa ta kasance wasa mafi kusa da zuciyata. Ina jin daɗin yadda ake yin haɗin kai tsakanin 'yan wasa, yadda ake tsarawa da dabara kafin a zura ƙwallo a raga. Akwai wani irin nishaɗi da yake cikin ƙwallo ko buga ƙwallo tare da abokai a fili. Lokacin da ake wasa sai ka manta da damar rayuwa kamar hankalinku kan gudu, tsalle da ƙoƙarin cin nasara. Amma a'a ba zance ƙwallon ƙafa ce kawai nake so ba. A wasu lokuta musamman idan banasan hayaniya ko gajiya mai yawa nafisan wasannin cikin gida kamar dara ko luro. Wasannin irin waɗannan suna buƙatar tunani da natsuwa. Ina jin daɗin zama a wuri ɗaya tare da abokai ko 'yan uwa muna wasa cikin raha da dariya. Ba sai ka yi zufa ba amma ƙwaƙwalwa tana aiki sosai. Haka kuma eh ina son wasannin da ke buƙatar gudu kamar gudu tsere ko wasan ƙwallo raga. Wasan ƙwallo raga yana da armashi sosai saboda yana buƙatar saurin motsi da kulawa. Amma a'a ba kullum nake samun damarin waɗannan wasanni ba. Musamman idan lokaci ya yi ƙunci ko babu fili. Wani lokaci sha'awar wasa tana dangantaka da yanayin da nake ciki. Idan ina cikin yanayi mai kuzari zanfi son wasa mai motsa jiki sosai. Amma idan na gaji daga aiki ko wasu abubuwa a'a bazanso wani wasa mai wahala ba. A irin wannan lokaci zanfi son ƙwallon wasa maimakon buga shi da kaina. Gaskiya ne akwai kuma wasannin zamani kamar na kwamfuta ko waya. Eh na taɓa jin daɗin wasu wasanni a waya ko kwamfuta musamman waɗanda suke buƙatar dabara da saurin tunani. Amma a'a bana son in ɓata lokaci mai yawa a kansu. Ina ganin idan aka yi yawa suna iya ɗaukar lokaci da ya kamata ayi amfani da shi a wasu abubuwa masu muhimmanci. Wani dalilin yasa nake son wasanni shine suna kawo haɗin kai. Misali idan nuna wasan ƙwallon ƙafa a unguwa ko yana jin daɗi ko da ba kowa ne yake ƙwarewa ba. Abin da yafi muhimmanci shine nishaɗi da haduwa. Amma a'a bana son wasa da ke kawo rigima ko tashin hankali. Idan wasa ya koma rigima sai naga kamar ya rasa ma'anarsa. Haka kuma ina jin cewa wasa yana taimakawa lafiyar jiki. Eh wasa na motsa jiki yana taimakawa wajen ƙarfafa tsoka da kiyaye lafiya. Amma a'a bana yin wasa kowace rana kamar yadda wasu 'yan wasa ke yi. Ina yinsa ne idan nasamu lokaci da dama idan zan amsa kai tsaye wasa da nafiso shine ƙwallon ƙafa saboda yana haɗa motsa jiki, dabara da haɗin kai. Amma a'a ba shi kaɗai ba ne. Ina kuma jin daɗin wasanni cikin gida kamar dara da ludo musamman idan ina son natsuwa. A ƙarshe wasa a gare ni ba kawai cin nasara ba ne. Abin da fi muhimmanci shine jin daɗi, motsa jiki da haduwa da mutane. Sha'awa na iya canzawa da lokaci amma har yanzu ina ganin wasa wani muhimmancin muhimmin bangare ne na rayuwa. Yana sa zuciya ta yi farin ciki, yana rage dama kuma yana kawo walwala sosai sosai a cikin al'umma ko kuma waɗanda suke yin irin wannan wasa. Saboda haka eh ina da wasannin da nafiso musamman waɗanda ke buƙatar motsa jiki, haɗin kai da ƙarfafa gwiwa. Amma a'a bana taƙaita kaina daga kawai ga wasa ɗaya saboda ina masa tsammanin wasa ne wanda yake da muhimmanci wanda yake kawo haɗin kai ko kuma yake sa farin ciki ko makamancika. Inason bambamci gwargwardon yanayi da lokaci ya dangantaka da wasan dana ke so. Wannan shine yadda nake kallon tambayar wane irin wasa nafiso. Abu na, abu ne mai sauyawa, abu ne mai canzawa yana canzawa daga yanayin lokaci so ƙauna da sauransu. Amma koyaushe yana da alaƙa da jin daɗi da nishaɗi. Domin in babu jin daɗi da nishaɗi ko da kana son wasan ko makamancin haka akan gaba ba za ka damu da wasan ba. Barantana ka ce za ka yi shi ko kuma an tambaye ka ka samu zarra ko ƙarfin yadda za ka ba da amsa mai gamsarwa makamancin haka amma kwanciyar hankali da nishaɗin shi yake sa har mutum ya samu ƙarfin gwiwa har ya amsa tambayar.

Kana shan magani kullum? Na gode da wannan tambayar. Tambayar tana cewa ina shan magani kullum. Wannan tambaya ce mai muhimmanci domin shan magani ba abu ne da ya kamata a ɗauka da wasa ba. Amsata ba ta kasance wa "Eh kai tsaye" kuma ba za ta kasance "A'a kai tsaye" ba domin lamari ya danganta da yanayin lafiya da buƙatar jiki. Da farko dai, halin yanzu a'a, ba na shan magani kullum. Ba ni da wata cuta ta dindindin da take tilasta min shan magani a kowace rana. Idan mutum yana cikin ƙoshin lafiya, ba lalle ba ne ya riƙa shan magani ba tare da dalili ba. Magani ana sha ne idan akwai buƙata, ba domin al'ada kawai ba. Wannan shine fahimta tun da daɗewa. Amma hakan baya, baya nufin ban taɓa shan magani ba. Eh, idan na kamu da mura, zazzaɓi ko wani ciwo, nakan sha magani kamar yadda likita ya ba da shawara. Idan kai yana ciwo ko jiki ya yi zafi, ba zan zauna in jure ba tare da neman taimako ba. A irin wannan yanayi, magani yana da amfani sosai. Amma zaran na samu sauƙi, ba zan ci gaba da shan magani ba sai dai idan an umarce ni da haka. Wani abu da koya shine ba duk wani rashin jin daɗi ne ke buƙatar magani bah. Wani lokaci jiki yana buƙatar hutu kawai. Idan na gaji sosai ko na ji jiki ya yi nauyi saboda aiki, a'a, ba na fara neman magani kai tsaye. Ina fara da hutawa shan ruwa da kula da abinci saboda da yawa. Wannan yana isa ya mayar da jiki cikin daidaito. Sai dai akwai mutane da suke da cututtuka na dindindin kamar hawan jini ko ciwon sukari. Irin wannan mutane eh suna buƙatar shan magani kullum domin kiyaye lafiyarsu. Amma a halina, ba ni da irin wannan lalura. Saboda haka ba na cikin waɗanda ke shan magani a kowace rana ba tare da tsallakewa ba. Haka kuma ba na son ɗaukar magani ba tare da shawarar ƙwararren likita ba. Wasu lokuta mutane sukan sha magani saboda sun ji wani ya ce yana da amfani. Amma ni a'a, ba na yin haka. Ina ganin yana da muhimmanci a san dalilin shan magani da kuma yadda zai yi aiki a jiki. Wani lokaci kuma ana ɗaukar sinadarai kamar bitamin a matsayin magani. Eh, na taɓa shan bitamin a wasu lokuta, musamman idan na ji kamar jikina yana buƙatar ƙarin ƙarfi. Amma aa bana shansu kullum ko ba tare da wani dalili bah ina ƙoƙarin samun sinadarai daga abinci na yau da kullun kamar kayan marmari da kayan lambu. Gaskiya ne, shan magani ba abu ne mai sauƙi ba idan aka yi shi ba tare da kulawa ba. Idan aka saba shan magani ba tare da dalili ba, jiki na iya sabawa ko kuma a samu wata illa. Saboda haka ina ƙoƙarin yin hankali sosai. Idan ba na jin wata matsala, a'a, ba na neman magani kawai don in ce na sha, na sha wani abu. Amma eh, ina girmama magani da ilimin lafiya. Idan likita ya ce a sha wani magani na wani lokaci, nakan bi umarnin yadda aka ce. Ba na son karɓi magani a tsakiya idan an ba da shawara a kammala shi. Wannan yana da muhimmanci domin samun cikakken waraka. Idan zan amsa kai tsaye, a'a, ba na shan magani kullum domin ba ni da wata cuta da take buƙatar haka. Amma eh, idan na samu kamu da wata rashin lafiya aka ba ni shawara daga likita, nakan sha magani yadda ya dace har sai na warke. A ƙarshe, a ganin na magani wata hanya ce ta taimakawa jiki idan ya samu matsala. Ba al'ada ba ce da ya kamata a riƙa yi tare da dalili ba. Ina ƙoƙarin kula da lafiyata ta hanyar cin abinci mai kyau, shan ruwa da hutawa yadda ya kamata. Idan wannan bai wadatar ba, sai in nemi taimakon magani. Saboda haka amsata ita ce ba na shan magani kullum, amma ba na ƙin magani idan buƙata ta taso. Ina amfani da shi cikin hankali da shawara, ba tare da wuce gona da iri ba. Wannan shi ne yadda nake kallon batun shan magani a rayuwata. Kuma ina bin ƙa'ida domin i ta shan magani ya danganta da lalurar da kake da shi. Wannan shi ne a taƙaice. Na gode.

Kana tara tsabar kuɗi? Na gode da wannan tambayar. Tambayar cewa ina tara tsabar kuɗi. Wannan tambaya ce mai sauƙi a zahiri amma idan aka zurfafa tunani tana da ma'ana sosai. Domin tara tsabar kuɗi ba kawai nufin ajiye ƙananan kuɗaɗe a aljihu ba ne. Yana iya zama al'ada, sha'awa ko ma wata hanya ta tanadi da farko dai eh, ina tara tsabar kuɗi a wasu lokuta. Idan na fita kasuwa ko na yi wani sayayya aka bani canji, bana watsar da su. Nakan ajiye su a wani ƙaramin kwano ko kwalba a ɗaki. A hankali idan suka taru sai ka ga sun zama kuɗi mai ma'ana. Wani lokaci har sai na, na yi mamakin inga yadda ƙananan tsabar kuɗi suka rikiɗe su zuwa adadi mai kyau. Amma a'a, waye wannan amman a'a bazance ina tarasu a matsayin wata babbar sha'awa ko hubby ba ban kai matsayin mutanen da suke tattara tsabar kuɗi na tsofofi, na tsofin shekara ko na ƙasashe daban daban ba. Ni bana bibiyar tarihin kowace tsaba ko neman yadda aka daina bugawa. Idan tsabar kuɗi tazo hannuna nakan ajiyeta ne saboda amfani ba wai saboda sanin tarihi ba akwai wani dalili da ya sa nake son ajiye tsabar kuɗi. Sau da yawa ƙananan kuɗaɗe suna ɓacewa cikin shauƙi idan ka zuba su a aljihu ba tare da tsari ba. Za su watsaye ko su ɓace. Saboda haka na, na ga ya fi kyau in tara su a wuri guda. Eh hakan yana taimaka min wajen tanadi musamman idan na ga ba ni da manyan kuɗaɗe a hannu amma tsabar kuɗi sun yi yawa a kwalba. Sai dai a wasu lokuta a'a bana damuwa da tara su sosai. Idan ina buƙatar canji a mota ko a wani wuri nakan fitar da tsabar kuɗi in yi amfani da su ba tare da tunanin cewa ina son su taru ba. Wani lokacin ma nakan ba yara su yi amfani da su idan suna son siyan abin sha ko wani ƙaramin abu. Bana jin kamar dole ne in riƙe kowace tsaba har sai ta cika wani adadi. Haka kuma a zamanin yau da ake amfani da katin kuɗi da wayar hannu wajen biyan kuɗi, tsabar kuɗi sun ragu a hannu. A'a bana samun su kamar da. Saboda haka ba zan ce ina tara su da yawa kamar da ba. Idan aka bani canji to ina ajiyeshi amma idan ba a bani ba bana bin diddigi. Wani lokaci kuma tara tsabar kuɗi yana da alaƙa da tunanin ajiyar kuɗi gaba ɗaya. Eh ina son yin tanadi ko da kuwa ƙanana ne. Ina ganin ko tsaba ɗaya tana da daraja. Idan aka raina ƙananan kuɗaɗe su ne sukan zama da dalilin ɓar ɓarnar kuɗi. Amma a'a bana ɗaukar tara tsabar kuɗi a matsayin babban tsari na ajiyar kuɗi. Ina da wasu hanyoyi kamar ajiya a asusu ko tsara kuɗin, tsara kuɗin daban. Wani abu mai ban sha'awa shine yadda tsabar kuɗi ke kawo tunani na yara. Tun ina ƙarami ina jin daɗin jin karar tsabar kuɗi a hannu ko a aljihu. Yanzu ma wani lokacin idan na jefa su cikin kwalba, ƙara tana ba ni wani irin nishaɗi. Amma a wannan ba yana nufi ina tara su ne domin nishaɗi kawai ba. Idan zan amsa tambayar kai tsaye, eh ina tara tsabar kuɗi idan sun zo hannuna musamman domin kada su ɓace da kuma don su zama tanadi na gaggawa. Amma a'a bana tara su da nufin zama mai tarin tsabar kuɗi ko mai sha'awar tarihinsu. Abin da ya fi muhimmanci a gare ni shine yadda za su taimaka a rayuwar yau da kullum. A ƙarshe tara tsabar kuɗi a wurina ba wata babbar manufa bace amma wata ƙaramar al'ada ce dake taimaka min wajen kiyaye kuɗi idan na tarasu ina amfani dasu idan buƙata ta taso idan kuma ban tara su ba bana jin kamar na rasa wani abu me girma. Rayuwa tana tafiya ne da dai dai to ba da tsaurin ra'ayi ba. Saboda haka amsata ita ce eh ina tara tsabar kuɗi a wasu lokuta domin amfanin tanadi, amfanin kar ko ta kwana. Amma a'a ba wata sha'awa ta musamman ba ce a gare ni. Ina kallonsu a matsayin ƙananan kuɗaɗe masu daraja amma ba abin da zan ɗauka hankalina gaba ɗaya ba. Domin tara tsabar kuɗin shi kamar ra'ayi ne. Wani yana da su a hannu amma ba dai tara su ba makamancin haka. Wannan shi ne taƙaitaccen bayani kuma gamsashiya. Nake tunanin za ku gamsu da amsar sai kuyi amfani da shi yanda ya dace. Wannan shine. Nagode sosai sosai.

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Na gode da wannan tambayar. Tambayar cewa wannene babban nasarar da na samu a wajen aiki, wannan tambaya tana da, tana sa mutum ya tsaya, ya yi waiwayen baya, ya tuna abubuwan da ya fuskanta, ƙalubalen da ya sha da yadda ya tsallake su. Ba tambaya bace da za'a amsa ta da kalma ɗaya kawai. Domin nasara a wurin aiki ba ta tsaya a kan kuɗi ko matsayi kaɗai ba. A gani na nasara tana da fuskoki da yawa, da farko dai eh, ina samu nasarori a wurin aiki da suka sa na ji alfahari. Amma a'a ba zan ce duk wata rana ta kasance mai sauƙi ba. Ko lokutan da abubuwa sukai wahala, aka samu matsin lamba ko akayi kuskure amma daga cikin duk waɗannan babban nasarar da na fi tunawa shine, lokacin da aka ba ni wani aiki mai wahala wanda mutane da yawa suka ji tsoro ko suka kauce masa. A lokacin an ba ni alhakin jagorantar wani aiki da ya shafi haɗa mutane daban-daban domin kammala wani muhimmin shiri. Gaskiya ne, da farko na ji tsoro. Ban tabbatar da cewa zan iya ba. Amma eh, na yanke shawarar godawa maimakon naji baya. Na fara da tsara abin da za'a yi, na raba ayyuka yadda ya dace sannan na riƙa sauraron ra'ayin kowa. Ba komai ya tafi daidai ba a farkon lokaci. A'a, akwai saɓani, akwai jinkiri kuma wasu lokuta na ji kamar aikin zai rushe. Amma maimakon in karaya, sai na zauna na sake tunani. Na koyi cewa jagoranci ba wai bada umarni kaɗai ne ba. Yana nufin sauraro da fahimta. Don haka muka ci gaba da gabatarwa a hankali har muka kammala aikin cikin nasara. Lokacin da aka gabatar da sakamakon aikin, an yaba sosai. Shugabanni da abokan aiki sun nuna gamsuwa. Wannan lokaci ne na ji cewa lalle na cimma wani abu mai muhimmanci a rayuwa. Eh, wannan shine babban nasarar da na fi alfahari da shi a wurin aiki. Ba wai saboda yabon kai ba amma saboda yadda na shawo kan tsoro da ƙalubale. Amma a'a ba a wannan kaɗai bane nasara a wurin aiki. Akwai wata nasara mai sauƙi amma mai ma'ana sosai. Gina amana da mutane da nake aiki da su. A wurin aiki idan mutane suna yarda da kai, suna ganin kana da gaskiya da jajircewa, wannan babban nasara ce. Na yi ƙoƙarin ko yaushe in kasance mai gaskiya, in cika alƙawari kuma in yi yi, in yi yaƙinin yadda ya kamata. Wannan ya sa aka fara bani manyan alhaki a hankali. Wani lokaci ma nasara ba ta zo da, da hargitsi ko biki ba. Eh akwai lokutan dana samu ƙarin girma a aiki ko ƙarin albashi amma ah bana ɗaukan hakan a matsayin babban nasara kai tsaye a gare ni. Nasara ta fi bayyana a lokacin da na ga wani da na taimaka masa ya samu cigaba. Idan wani abokin aiki ya zo ya ce ya koyi wani abu daga gare ni, wannan yana ba ni farin ciki fiye da takarda ko lambar yabo. Haka kuma babban nasara a wurin aiki a gare ni shine yadda na koyi sarrafa lokaci da matsin lamba. Da farko ina jin damuwa idan ayyuka suka taru amma da lokaci na koyi tsara jadawali, fifita abin da ya fi muhimmanci da kuma yin aiki a hankali ba tare da rikicewa ba. Eh, wannan canji a halina wata nasara ce babba domin ya sa aikina ya zama mai sauƙi. Sai dai ba'a, ba zan ce na kai ƙonoluwa ba. Har yanzu ina ganin akwai abubuwa da yawa da zan iya koya. Nasara ba ƙarshen hanya ba ce. Wata rana za ka ji ka cimma wani abu amma washe gari sai ka ga akwai wani sabon ƙalubale. Wannan shine yanayin aiki. Idan zan taƙaita, babban nasarar da na samu a wurin aiki shine, kammala wani aiki mai wahala cikin nasara tare da haɗin kai da kuma samun amincewar mutanen da nake aiki da su. Wannan nasara ta koya mun jajircewa, haƙuri da kuma muhimmancin haɗin kai. A ƙarshe nasara a wurin aiki ba ta tsayawa kan kuɗi ko matsayi kawai ba. Eh, waɗannan suna da muhimmanci amma a'a ba su ne kawai babba, babban nasara ita ce yadda ka ci gaba da kanka, yadda ka shawo kan tsoro da yadda ka zama na abin dogaro ga wasu mutane daban-daban. Saboda haka idan aka tambaye ni menene babban nasarar da na samu a wajen aiki, zan ce shine nasarar da ta canja ni daga mutum mai shakka zuwa mutum mai ƙarfin gwiwa. Wannan canjin zuciya da tunani shine abin da na fi alfahari da shi fiye da tarin kuɗi ko muƙami ko makaman cin haka. Domin su wancan masu guje, gushewa ne. Amman shi wannan barai kuje ba kuɗi inda ka koma da aiki zai iya taimakon ka. Domin duk inda zaka samu sabon aiki za a iya tambayan ka menene wane nasara ka samu a tsohon aikin ka ko makaman cin haka. To wannan shine, shine babban nasara ba kuɗi ko tarin dukiya ko wani abu ba. Wannan shine a taƙaice gamshash shiyar bayani daga gare ni. Fatan kun gamsu da bayani na. Na gode sai anjima.